Kana sanya tabarau? Oke wannan tambayan kusan zan iya cewa ne tambaya ce wacce kusan kowa zai iya amsata. Tun da shi tabarau kamar ana nufin glass. Wani ɗan abu ne da kike sawa a idonka saboda ko dai kai kyau ko kuma wajen karatu ko kuma domin ya taimaka maka wajen gani. So shi tabarau ko yace glass ko glasses ko duk ma yan da dai mutum ya kira shi. Abu ne wanda em yake kare idon mutum daga rana, daga ƙura, daga iska da kuma ado. So saboda haka tabarau kala kala ne. Akwai tabarau wanda ake saka saboda ado, wanda mata da maza kowa yana sawa. Sannan kuma da akwai tabarau irin wanda shi tabarau ne amma kuma wanda yake bada kariya da haske. Musamman idan mutum zai karatu ko kuma idan zai kalli waya ko kuma zai kalli hasken kwamfuta ko talabishan da sauran su. So wannan yawan ciwon mutanene da ƴan makaranta suke amfani da shi saboda kare idanuwansu daga yin zafi lokacin da suke kalle kallen kwafiyuta da sauran su sannan kuma da akwai, akwai wannan tabarau irin na ƴan makaranta wanda shi kawai sai in mutum zai yi karatu zai saka shi. Sannan kuma da akwai em na yara, shi kuma suna sa shi idan za suyi ado ko kuma idan za suyi kwalliya ko kuma idan ana bukukuwan sallah. So tabarau kala kala ne kamar yadda nace so ni dai kaman ni tun ɗan makaranta ne ina yawan saka tabarau photocronic wato na kariya kenan ina saka shi. Sannan kuma ina saka na ado shi ma. So sannan kuma idan zanyi karatu wannan tabarau yana taimaka min wajen kare idona daga hasken rana ko kuma daga, daga hasken waya ko kuma daga hasken kwamfuta. So sanya tabarau ya danganta da mutum. Idan mutum har yana da ciwon ido, to zai iya saka tabarau. Idan kuma mutum ma bashi da shi dai zai iya saka wannan tabaran domin kare kanshi daga em daga hasken waya, hasken kwamfuta, ƙura ko kuma idan zaka hau abun hawa. Saboda wasu idan za su hau abun hawa, idan za su hau abun hawa to sukan saka wannan tabaran saboda ya taimake su wajen kare iska. Saboda iska tana faɗawa idanuwan mutane idan suna tafiya a kan mashin ko kuma a kan keke ko kuma idan ana bura a gari da sauran su. So zaku ga wani baya ma hawa abun hawa kwata kwata gaskiya sai ya saka wannan tabaran. Saboda idan bai sa tabarau ba zai zama na cewa idon shi ya kama ciwo. So saboda haka sanya tabarau ya danganta da mutum. Ni dai ina saka wa, ina saka tabarau, ina saka tabarau ina saka wa. Kuma ina saka na ado, ina saka na kariya daga iska sannan kuma ina saka photocronic wato tabarau wanda yake taimakawa mutum wajen yin karatu ba tare da idonka ya fara yin zafi ba. To kusan waƴannan sune launuka tabarau da nake sakawa a yanzu da kuma nan gaba.

Wane abinci ne yake sa ka ji daɗi? To abincin da yake sawa naji daɗi abincin kala kala. Wannan da ɗazu aka tambaye ni aka ce wane abinci na fi so na bayyana. Abincin da ya fi sa na ji daɗi, eh shine abincin da yayi daɗi, yayi garɗi, yaji magi, yaji kayan miya, yaji cefane, yaji duk wani abin da ya kamata. To wannan abincin shine abincin da na fi so saboda me? Saboda shi abinci yana ɗaya daga cikin nau'in abubuwan da Allah ta adaini. Saboda haka abinci yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Wane irin muhimmanci abinci yake da shi a rayuwar ɗan adam shine sai ka ci wannan abincin ne sannan zaka, zaka yi ƙiba, sannan zaka ƙara girma, sannan zaka samu ƙarfi, sannan zaka samu duk wani abin da ya kamata. To saboda haka abinci yana da matuƙar mahimmanci kuma mahimmancin abinci shine idan har ka samu abinci mai daɗi sannan abincin da yaji kayan haɗi sannan kuma abincin da aka dafa shi ya dahu ba abincin da ya fara dahu ba sannan aka ƙyale shi. Saboda haka abinci yana da daɗi idan har an dafa shi gyara ko ba a dafa shi ba bashi da daɗi. So abinci kala kala ne. Akwai abincin gargajiya na hausawa, akwai abincin turawa sannan kuma da akwai abinci na wasu ƙasashe. So idan abinci ne don da na so yanzu shine abincin gargajiya irin su tuwo, shinkafa da miya, shinkafa da wake da mai da yaji, masa, alkubus da sauran su dai. Da duk kusan irin wannan abinciccikan gaskiya su nake bala'in so saboda idan ka ci su zaka ji daɗi. Zaka ji daɗi idan ka ci wannan abincin ba kaman sauran abinci ba.

Ku bamu labarin wata al'ada da kuka yi nasarar canzawa da yadda kuka yi? Al'ada dai, kai tsaye idan munce al'ada, za mu iya cewa muna nufin culture ko kuma mu ce yadda wasu mutane suke rayuwa. Wasu gungun mutane kamar Hausawa. Hausawa suna da al'adarsu, Yarabawa suna da al'adarsu, Inyamurai suna da al'adarsu, Fulani ma suna da nasu al'adun da sauran su. So ita al'ada idan aka ce al'ada ko idan aka ce culture, yana nufin yadda wasu mutane suke rayuwa. So ita al'ada a Hausance, za mu iya cewa hanya ce yadda Hausawa suke rayuwa. Na farko, yadda suke rayuwa. Na biyu, yadda suke saka kaya, da yadda suke cin abinci, yadda suke gudanar da rayuwarsu da kuma yadda nau'in al'amuran rayuwarsu yake tafiya. So wannan shine yadda al'adun Hausa suke. Al'adun Hausawa da akwai irinsu aure, bayan aure da da wasannin gargajiya da sauran su. To wannan shine al'ada kenan. To idan aka ce, um, babban al'adu, akwai irinsu kaɗe-kaɗe da raye-raye da Hausawa suke yi. Akwai irinsu wasan dambe, wasan langa, wasan, um, ɓoyo da sauran wasanni, haka dai. To gaskiya dai ba zan iya cewa kai tsaye mun iya canza wasu al'adun a Hausawa ba. To amma dai akwai irin al'adar da Hausawa suke da ita ta ba da auren zumunci. Misali, idan wancan, idan wata mace tana da wani ɗan uwanta, ba za a iya su aure. Ba a da ahaɗa su aure ba tare da lura da cewa suna son juna ko kuma ba sa son juna ba. Akwai sai ayi wani abu da suke kira da auren zumunci. Wannan auren zumuncin ya yi sanadiyar rushewar farin cikin ma'aurata da yawa da masoya. To shi wannan auren zumuncin a al'adar Hausawa da addinin Musulunci shine idan aka da in gidan ƴan uwanku akwai mace da namiji kawai za a iya al'ada su aure. Ta kuma, wannan kuskure ne saboda abin da ya sa na ce kuskure ne shine idan har basa son junansu, ba su taɓa farin ciki da wannan auren ba. Ko da ace an aurar da su, to baza suyi farin ciki ba. Meyasa? Saboda shi aure wani abu ne na fahimtar juna inda mutane suke fahimtar juna, sannan su so junansu. Idan suka so junansu kuma suka fahimci junansu shine zasu iya su aure junansu sai su zauna lafiya. Amma idan ya zama na cewa babu soyayya atsakanin su, to lallai auren nan ba zai taɓa zama lafiya ba. So a da Hausawa abin da suke yi yana suna ba da auren zumunci. Kawai za ka iya ganin wane yana da yarinya kai kuma kana da ɗa, sai ku haɗa su aure. Amma a al'adar Hausawa ba haka ake. Amma yanzu gaskiya mun wayar da iyayen mu da ƴan uwannin mu mun nuna musu cewa wannan kuskure ne. Taya akai ya zama kuskure saboda idan ya zama na cewa an yi wannan auren kuma basa son junansu, to za a iya zuwa ana samun matsaloli na yau da kullum. To yanzu gaskiya an rage ba kamar da ba. Yanzu gaskiya aka nima tambayar ya ce kana son wancan. In kana son ta, sai a ce duk kaje kagan ta. In kuma ka nuna cewa kaifa, ba ka so ka aure ta. To dole za'a kyaleka za'a kyaleka saboda bazai yiwu ayima auren dole ba na farko kenan. Sanannen biyu, akwai al'adu irinsu bautar gumaka da Hausawa da suke yi. Wanda shi kuma wannan mujaddadi Shehu Usman ɗan Fodio ne ya canza ta. A da, um, Hausawa suna yin bori, suna zuwa su shagiya, ah, s-ah, fadar sarauta ai kaɗe-kaɗe da raye-raye a kawo mata suna rawa da sauran su. Amma da shehu ɗan fodiyo yazo yayi nasarar canza wannan aladar da suka mayar da ita addini so ya nuna cewa ba haka yake Musulunci ba. Musulunci da al'ada abu ne daban-daban. Al'ada nau'in mutanen da mutane suke rayuwa su kuma Musulunci addini ne. To Musulunci a gaba yake da al'ada. Idan akwai wata alada da yanzu misali akeyi sai taci karo da koyarwar musulunci to dole za'a watsar da wannan abin ayi koyi da koyarwar musulunci saboda addini gaba yake da alada saboda haka da Mujaddabi ɗan Fodio ya zo ya yi nasarar canza al'adun Hausawa irinsu shan giya, maita, bori, um, sarki kule da bin mata da kaɗe-kaɗe da ake yi a fadar sarauta da sauran su. Zaiyi nasarar canza mutane yazuwa su fahimci menene koyar war addini saboda idan har akace za'a cakuɗa addini da kuma alada to lallai za'a samu matsala wannan kusan shine abinda zan iya.

Dattijo yake gyara mutum da karin magana ba tare da fushi ba ku faɗa game da wannan dabara. Eee, na farko dai me ake nufi da dattijo? Me kuma ake nufi da karin magana? Sannan me ake nufi da gyara mutum. Idan aka ce mutum dattijo ne, ana nufin mutumin da aƙalla ya kai shekaru arba'in ko hamsin zuwa sama. A Hausance kuma idan an ce dattijo ba ana nufin kawai mutum mai yawan shekaru ba. A'a, ana nufin mutum wanda ya san me yake yi, mutum mai hankali, mai nazari, mai basira, mai tausayin ƙananun mutane da halin dattaku. Shi ake nufi da dattijo. So, bawai indai an ce dattijo bawai fa ana nufin kawai tsoho ko kuma wanda ya tare gemu, ko kuma wanda ya fara yin firfira ba, ko kuma wanda misali ya daɗe a duniya. Ba haka ake nufi ba, kawai dattijo yana nufin mutum mai dattaku, wanda ya san me yake yi, sannan kuma wanda ya san ina ya dosa. Shi kuma karin magana, menene karin magana? Nasan mutane da yawa su na ta tunani, su na cewa wai mi ake nufi da karin magana. Tunda na san kamar da Turanci, kamar za a iya kira shi da prove up, za a iya kira shi da prove up. A Hausa kuma ana iya cewa karin magana. To, karin magana a Hausa, wannan wani kalma ce ko kuma wasu kalmomi ne, ko kuma ace wasu zantukan hikima ne, wanda idan an faɗe su ana son me saurare ya ɗauki wani darasi a game da wannan karin maganan nan. To, karin magana bawai gaskiya ba kowane ma ku san zan iya cewa yake fahimta ba. Ba kowane zai ya fahimci me ake nufi da karin magana ba. Indai har mutum bawai ya kasance yana daga cikin yaren nan da ake karin magana nan ba, ba lallai ya fahimci me ake nufi ba. Saboda haka karin magana na mutanen da suke, asali 'yan yaren nan ne. Wato kamar in kai ba Haushe ne, in akai karin magana da Hausa za ka iya kasan me ake nufi. Idan kuma kai ba Bahaushe ba ne, ba lallai ka gane ba. To kuma karin magana kala kala ne. Kamar yanda tambayar ta ce, "yaya dattijo yake amfani da karin magana wajen gyara mutum ba tare da ya yi fushi ba game da wannan dabara ko? "to, karin magana na farko, dattijo kamar idan misali, ya danganta da me mutum yake yi. Idan mutum ya biye wa duniya, yana ta sharholiya da sauransu, dattijo zai iya cewa, "Duniya budurwar wawa." Wato "duniya budurwa wawa" wani karin magana ne da yake nufin cewa, duk wanda ya biye wa jin daɗin duniya ko kuma ya biye wa hutawa da ake a duniya ba tare da ya tsaya ya maida hankali akan abin da ya kawo shi ba, to wata rana duniyar nan za ta sake shi. "Budurwa" idan aka ce budurwa ana nufin mija jin da Hausa 'yan mata. Wato budurwa wawa. In aka ce "budurwa wawa" ana nufin wanda ya je ya fara alaƙa da wata 'yarinya ba tare da ya san cewa tana mai wayo ba. To haka duk wanda ya kama duniya, bai bi ta a sannu ba, ya bi ta a hankali, ya zauna da kowa lafiya, ya maida hankali, ya yi abin da ya kawo shi, ya amfana da ita. To idan duniyar nan ta zama budurwar shi, to shi ya zama wawa saboda ya biye mata. Sannan kuma bai tsaya abin da ya kamata ba. So wannan karin maganar da nai idan mutum ya biyewa son duniya ana yi. Sannan kuma ana cewa, "Dan hakin da ka raina shike tsone maka ido" kamar misali; idan mutum yana yawan raina mutane ko kuma yana ganin cewa don shi babba ne, yara ƙananu ba za su iya yin abin da yake ba. To, dattijo zai iya cewa, "Ɗan haƙƙin da ka raina shi ke tsone ma ido." In aka ce "ɗan hakin da ka raina shi ke tsone ma ido", ana nufin kamar wani yaro ko kuma wani wanda bai kai ka girma ba, ko bai kai ka shekaru ko, bai kai ka sanin wani abu ba, idan ka raina shi, to wannan ɗan hakin zai iya tsone ma ido. Ma'ana, in aka ce ɗan haki ana nufin tsinke wanda zai iya tsone ma ido. Inda tsinken tsintsiyar kwakwa zai iya tsone ma ido. In ya tsone ma ido, zai iya yasa ka kuka. Ko didda ɗan ƙarami ne. To, in aka ce ɗan hakin da ka raina shi yake tsone ma ido, ana nufin cewa idan ka raina mutum zai iya ya zo ya fika abin da kake tunani. Sannan kuma ana iya cewa, "Ajjiya maganin wata rana." Shi ma wani karin magana ne. Wato ajjiya maganin wata rana yana nufin "He whose saves never lack." Wato duk wanda yake da tanadi, wanda yake da guziri, wanda yake yin guziri zuwa gobe ko kuma kwanakin da za su zo, to ba zai taɓa rasawa ba. Idan mutum ya kasance kawai yana almubazzaranci da kuɗi, ko kuma yana almubazzaranci da duk abin da ya samu baya tattalawa, to za a iya ce mai, "Ajjiya maganin wata rana." Ma'ana idan ka kashe wani ɓangare na kuɗin da ka samu ko wani abin da ka samu, ka ajje wani kason saboda ba ka san me gobe za ta haifar ba. Sannan kuma da akwai wani karin magana da ake cewa, "Tsintsiya maɗaurinki ɗaya." Wannan ga mutane ne waɗanda ba sa son haɗin kai. To saboda haka wannan karin magana ne masu darussa sosai wanda mutum zai koye su.

Wacce kyakkyawar ɗabi'a kuke fatan ta zamo ruwan dare a tsakanin mutane? OK. To, su dai mutane dai idan aka ce mutane ana nufin wasu nau'in halittu ne wanda yake rayuwa waje ɗaya. Sannan kuma idan aka ce ɗabi'a ana nufin values. Da Turanci ana nufin value. Wasu ɗabi'u da mutanen kirki suke da su. Sannan kuma da akwai kyakkyawa, akwai mummuna ɗabi'a. Idan aka ce kyakkyawar ɗabi'a, ana nufin ah, values, good values, positive values ko kuma qualities da mutum yake dasu domin ya kasance ya zama mutumin kirki. Sannan kuma da akwai bad habits. Akwai mummuna ɗabi'a ita ce bad habit, wato mummuna ɗabi'a irin ƙarya, yaudara, cin amana da sauransu. To wannan shine ake nufi da ɗabi'a. To, ɗabi'un suna da yawa da akwai gaskiya, riƙon amana, faɗin gaskiya, tsabta, tausayi, jin kai, haɗin kai da sauransu. Duk wannan suna ɗaya daga ciki. So mutane gaskiya sun kasu kashi kashi. Kuma mutane an ce kamar yadda na ce wani karin magana yake cewa, "Tsitsiya maɗaurinki ɗaya." In har mutane za su haɗe kansu, to fa lokacin da suka haɗe kai za su iya cimma duk wani abinda suke so su cimmawa. Amma matuƙar ba su haɗe kai ba, to fa ba za su cimma wannan abin ba. To yau, idan mutane sun haɗe kai za su cimma duk wani abinda suke so. In kuma ba su haɗe kai ba to ba za su cimma abinda suke so su cimma ba. Saboda an ce da, da, da, "Rarrafe akan tashi ko?" To, wannan shine idan har mutane sun fahimci cewa haɗin kai yana da matuƙar muhimmanci, za su gane cewa in dai har su ka haɗe kai domin cimma wani haɗari, to wannan haɗin kan da sukayi ba za a iya rusa su ba. Sannan kuma idan har mutane ya zamana cewa suna da gaskiya da riƙon amana kuma dukansu haka suke to za'a zauna lafiya a unguwa, za'a zauna lafiya a cikin al'umma. Sannan kuma ba za'a ringa tashin hankali ba. So idan ya zamana cewa mutane sun haɗe kai sannan kuma suna da kyawawan ɗabi'u dukkansu, zai zamana cewa wannan al'ummar ta zama wata al'umma tsabtatacciya wacce aka gina ta akan gaskiya, riƙon amana da kuma yadda da juna da kuma amincewa da juna tare da tausayin juna. To, ɗabi'u suna da yawa gaskiya wanda za mu so ace mutane sun ɗauru akai. Na farko da akwai gaskiya. Ita dai gaskiya idan aka ce gaskiya ana nufin duk abinda zakayi kaji tsoron Allah. Kuma dukkan abin da zakayi, ka faɗe shi yanda yake, yanda ya faru. Ba wai yadda kai kaso ba, ko kuma yadda kai kake so abinnan ya faru ba. Misali, idan aka ce yanzu, eh, ni an bani dubu goma an ce na je na rabawa mutane. Kowa ana so ya sami dubu ɗaiɗai. To da na tashi sai na je sai na ɓoye dubu biyar sai na ce dubu biyar aka bani to na yi rashin gaskiya kenan. Amma in har mutum yana da gaskiya, yanda aka ba shi wannan kuɗin haka ya kamata ace ya je ya raba su. In an ce ka bawa kowa dubu ɗaiɗai to kowa ka bashi dubu ɗaiɗai kar ka rage. Gaskiya kenan. Riƙon amana kuma shine idan wani yazo ya faɗa ma magana yace, wannan maganan amana ce baya so ka gayawa kowa. To yana nufin kar ka gayawa kowa ɗinnan ne, yana son maganan nan kai kaɗai ne za ka ji ta sannan kuma ka riƙe mai amana. Wannan kenan. Sannan kuma da akwai cika alkawari. Kuma cika alkawari shine duk lokacin da ka ce za ka yi abu, duk lokacin da ka ce za ka aikata wani abu, to ka yi. Duk lokacin da ka ɗauki alkawari akan cewa za ka yi abu, za ka yi. In ka ce za ka yi abu, za ka yi. In ka ce za ka bar abu zuwa lokaci, ka za ka yi. To gaskiya, riƙon amana da cika alkawari suna ɗaya daga cikin manyan ɗabi'un da idan kowa zai yi riƙo da su to al'umma za ta zauna lafiya kuma wannan al'ummar za'a yi alfahari da ita. Dalilin da yasa kuma gaskiya ba ta yawaita ba shine yanzu mutanenmu yawanci muna da son rai. Muna da son rai. Idan ya zamana cewa selfishness ya shiga cikin mutane wato sarrai da kuma san kai da nimanci ya shiga cikin mutane, to gaskiya za ta ragu. Saboda kowa so yake ace shi ne. Sannan kuma amana za ta ragu saboda kowa yana so ya zamana cewa kansa yake yiwa, ba al'umma yake yiwa ba. Amma duk lokacin da aka ce kowa ya fahimci cewa haɗin kai da gaskiyar al'umma yana ci gaba, yana taimakawa wajen ci gabantar al'amuran yau da kullum to za'a samu sauƙi sauƙi. Saboda haka idan har ya zamana cewa mutane sun fahimci gaskiya, riƙon amana da cika alkawari, a matsayin wasu ginshiƙan zaman lafiya da kuma abinda zasu taimakawa mutane domin ganin cewa sun zauna lafiya sannan an samu ci gaba. To wannan al'ummar za ta cigaba. In kuma har wannan al'ummar ta ci gaba to zai zama na cewa ta samar da mutane nagartattu masu tarbiyya, masu tawakkali da su.